Yadda nake magana da abokin ciniki, ina magana da abokin ciniki cikin girmamawa da ladabi. Dama na ji ance ka ɗauka mai sayan kayanka kamar mahaifinka, kamar wanda suka haife ka kenan. Ka girmama shi, ka daraja shi, ka mutunta shi. To ni haka nake da abokan cinikina, abokan cinikayya na. Saboda me ɗuwan da zai kawo ma arziki to fa ba abun kayi wasa da shi bane. Kayi mutunta shi ka daraja shi sosai da sosai. Haka ne nake yi da abokan cinikayya na.